A'a, ba ni da dabbar gida a yanzu haka amma dai na taɓa yi, na taɓa yin akuya kuma na ji da ban ji daɗinta ba gaskiya. Saboda ba ta haifa mun komai ba, ta kasa wato ban more ta ba ma ni gaskiya ba ta haihu ba, ko haihuwar farko bataiba.

Eh, ina jin kukan zakara da safe ko da asuba. Akwai zakaru a gidan da nake kwana. Akwai zakaru waɗanda ake kiwatawa. Don haka idan asuba ta yi suna yin kuka zuwa safiya ma suna yi. Ina jin kukan zakara ƙwarai da gaske idan na tashi daga bacci.

Nafison hawa matakala akan hawa lift. Dalili shine saboda ni ina da ɗan tsoro gaskiya. Saboda haka na fi son in hau matakala fiye da in hau lift saboda tsoro. Ina da tsoro gaskiya.

Eh ina yi, ina yin musabaha da mutane musamman ma idan na fito da safiya ko kuma bayan anyi sallar Juma'a. Mukanyi musafaha, mukan gaggaisa, muyi, muyi gaggaisawa da hannu kenan. So wannan abu ne mai kyau a musulunci saboda haka ina yi kuma ina yi sosai sosai.

A cikin bukukuwan da na fi so, na farko, bukin hawan idi wato bikin ƙaramar sallah da babbar sallah. Wannan bikin ina son shi ƙwarai da gaske, sai bikin aure, sai kuma. Bikin, irin su bikin zagayowar shekara. Wannan ma bikin yanai min daɗi gaskiya.

Ina karɓar baƙo da mutuntawa. Ina mutunta shi sosai sosai, musamman ma idan baƙo na ne. Nakan yi masa shirye-shirye kafin ya zo. Nakan tanadar masa duk wasu abubuwan da na san yana so. Idan kuma ba mu taɓa haduwa da shi ba, nakan tambaye shi me ya fi so sai a dafa masa. Eh, baƙo abu ne mai, mutum ne mai mutunci a waje na. Ina ganin kimarsa sosai sosai.

Eh ina son abinci mai yaji. Abinci mai yaji ina son sa sosai saboda abinci mai yaji yana ba ni ɗanɗano da nake so. Bana son in jii abinci yayi salam haka babu yaji sosai baya ma ba na jin ma yana gamsar da ni bana jin na ƙoshi gaskiya.

Ina zuwa kasuwa ranar Juma'a. Ranar Juma'a shi ne kasuwar da garinmu take ci. Bayan mun yi sallar Juma'a, sai mu wuce kasuwa. Ranar Juma'a ita ce ranar da kasuwar garinmu take ci kuma ina zuwa ranar Juma'a ne kasuwar. Nakan siyo abubuwan da nake sha'awa, sannan waɗanda suke bani birgeni.

Cikin 'ya'yan itatuwan da na fi so akwai mangwaro, akwai ayaba, akwai aful, wato akwai kuma inibi. Sannan akwai, akwai abarba duk da ma ban fiye shan abarba ba sosai. Waɗannan a cikin ƴa'ƴan itatuwa ina son waɗannan sosai. Akwai kuma kankana.

Eh, ina yin harsashi lokacin bacci, amma ba ko da yaushe ba, sai dai idan ina baccin dare ba kamar baccin rana ba. A baccin dare da daddare na fi, na fi harsashi lokacin da daddare akan baccin rana da nake yi, ah, a cikin da daddare na fi.

Ba na kunna tsaron batiri gaskiya a wayata. Abin da nake kunnawa shi ne, eh, sayen batti, eh, ina kunna data saving mode. Ba na kunna battery saving mode saboda ni a guduna, hakan kamar zai iya bani matsala ne, ba na amfani da shi.

Ina amfani da kafofin watsa labarai kamar irin su BBC Hausa, sannan RFI France, akwai kuma DW Hausa da sauran su, da kuma irin su Freedom Radio, eh, shafinsu na intanet. Kamar yadda na faɗa ne, ban fiya jin rediyo ba. Na fi amfani da shafin yanar gizo-gizo domin samun labarai.

Dangantakata da abokin da abokan aiki na shine nima memba ne, nima kawai ɗan ciki ne. Ba, bana ɗaya daga cikin staff haka. Masu muƙami kenan. Nima ɗan ciki ne kamar sabon recruitment, sabon naɗi ne nima. Eh bana aiki a wani gun, na faɗa muku gyaran waya nake yi.

Ice cream mai biscuit na, bana mai biscuit a jiki shine na fi so wanda a ke dan zuba masa ice cream a kai akan cream ɗin ne. Na fi son wannan saboda bana son na roba, bana son ice cream ɗin roba. Na fi son mai biscuit haka.

Ina amfani da sabulun kampanin Sabil. Wannan sabulun yana min daɗi kuma yana da araha, dan haka ina son shi sosai sosai. Sabulun Sabil kamfani ne mai inganci kuma hakan yana min daɗi.